In na tashi da bacci da safe, nakan wanke jikina, in wanke bakina, in wanke jikina, in ci abinci kuma in yi aikin gida. Abubuwan da zan iya zan yi, abubuwan da ba zan iya ba, ba zan yi ba. Amma ko da yaushe ina kokari in wanke kayana, in wanke motana kuma in wanke rigar da zan sa. Wata rana duk kayan da na riga na wanke in yi gugan su in mai da shi saboda ranar Monday shi ya.

Nakan sanya safa lokacin sanyi, saboda lokacin sanyi, sanyi yakan shiga cikin safa, yakan shiga cikin ƙafana. Amma safa yana da kyau. Ko da yake in kana da babban takalmi ko takalmin da ya kulle, zaka iya sa safa, ka yi amfani da safa. Safa yana da kyau ma jikin ɗan adam. Ni kam nakanyi ƙoƙari in sa shi ne lokacin da nake jan ƙafa, saboda ban amfani da shi a taka--

Nakan tuna lokacin da nake ƙarami, lokacin da nake yaro, tafiya makarantar da nake yi, waje mai nisa. Har ma da irin abincin da mamana take dafa min masu daɗi wanda zanji daɗin shi. Har ma da irin kayan da ake siyan min lokacin da nake ƙarami. Nakan ji daɗin abubuwan wasan yara, muje mu hau lilo, muyi wasa, mu shiga gidan wannan, muje muyi kallo, muci abinci.

Eh nakan yi bacci da rana in banda aikin yi. Amma yawanci ranar sati da Lahadi shine nake bacci rana. Da safe zan gama bacci na in tashi in wanke jikina in tafi aiki. A wajen aiki bana samu in yi bacci saboda ina aiki. Amma in na dawo gida da rana zan iya bacci. Amma yawanci ba ma tashi da wuri, sai da yamma. Haka kawai, ba za ka tashi ka je ka na bacci a wajen aiki ba.